Kana cin tafarnuwa? Ina cin tafarnuwa. Shi tafarnuwa wani nau'i na kalar albasa ce, wadda take da yaji sosai. Amfanin tafarnuwa ana abinci da shi, ana magani da shi ana kuma wa ƴan su ayyuka da shi.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da nake yi farko idan na kai ofis shine ina aje jakana a desk ko kuma wajen da nake aje jakuna. Sai na cire laptop ina ko kuma kayan aikina, na zauna, na share desk ina, na sha kofi kafin infara aiki.

Kana fi son fanka ko AC? Gaskiya ne ina son AC. Na fi son AC bisa ga fanka. Shi AC yana da amfani sosai amma fanka ma na da kyau. Amma AC ya fi shi gaskiya domin AC yana ƙore zafi gaba ɗaya daga ɗaki da ko ina.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abinda nake yi da safiya lokacin da na farka shine, ina duba yanayin abubuwan da nake yi. Ina duba yanayin ƙwazo, yanayin abubuwa da nake yi. Ina duba komai. Shi kuma yanayin safiya ana duba shine daga yanayin da ka kwanta ka tashi. Ina duba duk ayyuka da nayi jiya ko kuma aikin da zan fara.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne a wurin da nake kallon mutane ko in ce ina kallon yandda ayyuka suke. Idan na ba wa mutum aiki sai na duba cewa aikin ya yi inganci ko bai yi ba.

Yaya kake shaƙata wa lokacin hutu? Ina shaƙata lokacin hutu, wato idan ina so in shaƙata ina samun waje ne wanda babu hayaniya. Wajen da babu surutai babu hayaniya, sai in samu na kwanta. Idan zan shaƙata ina samun abinci mai kyau da kuma abin sha mai kyau.

Kuna da WiFi a gida? Eh, muna da WiFi a gida. Domin gaskiya, WiFi na gidanmu yana ba da mana amfani sosai. WiFi na gidanmu na da amfani sosai domin yana taimaka mana daga wani su uzirori da ake yi kuma yana gaskiya yana taimaka mana. WiFi na da amfani sosai a gida domin yana taimakawa mutane wajen browsing da kuma wasu abubu wa haka.

Kana son ɗakin ka yayi aske? Eh ina son ɗakina yayi aske sosai domin naga yanayin fitila. Gaskiya ina son ina ganin ɗakina yayi kyau. Ina son na ga ɗakina yana da kyau. Ina son na ga yanda abubuwa suke. Gaskiya ganin ɗakina da kyau yana da kyau gaskiya.

Kana kunna tsaron bature? Eh, ina kunna tsaron batuwi. Watu bob ke nan wuta na unguwa. Ina kunnawa. Yana da amfani sosai idan ka sashi a cikin ɗaki. Yana da amfani sosai. Shi tsaron bature yana da amfani domin yana hana ɓarayin shigowa gida idan aka ƙulla.

Wane irin yanayi kake so? Irin yanayin da na fi so shine yanayin da ake yin ruwa. Yanayin da ake ruwa gaskiya ina son shi sosai domin yanayin a canza take tana da kyau sosai kuma tana kawo kwanciyar hankali.

Kana zuwa gidan fim? Ina zuwa gidan fim, kallon fim kamar sabobbin fina-finai da ake sakawa. Musamman mu nan a Najeriya, kallon zuwa sinima ko kallon fim gidan fim yana da kyau sosai domin idan ka ɗauka abokiyan ka ko masoyar ka ko kuma ƴan uwa abokan arziki yana da nishaɗantarwa.

Kana kunna kyandir a gida? Ina kunna kyandir a gida sosai ma, domin shi yana da amfani sosai saboda yana kawo haske a gida, yana kawo, yana rage, yana rage duhu a gida. Kyandir yana da amfani sosai domin ko a zamanin da mutane da shi suke amfani da shi.

Wane kayan marmari ka fi so? Gaskiya kayan marmari da na fi so ina son tuffa, ina son abalba, ina son ayaba, ina son kwakwa da kuma sauransu. Gaskiya ina son kayan marmari sosai.

Kana iya duba nombar QR? Eh, ina iya duba nombar QR. Shi mene QR? QR wani yanayi ne, wani yanayin technology ne da ake amfani da shi ake, ake scanning, ko ince ake amfani da waya ayi scanning wata code da ake boye abubuwa a ciki.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Ina da fanka a rufin ɗaki. Shi wato fanka yana da amfani sosai a ɗaki. Mene ne amfanin fanka a ɗaki? Amfanin fanka a ɗaki yana da amfani sosai saboda yana rage zafi kuma da yanayi.